Ina tuna lokacin da ina makaranta wani yaro ya mare ni, na kama shi na fasa masa kai domin har malamai suka kama mu suka mana punishment a lokacin saboda wai mu muna da taurin kayi muna yawan faɗa.

Ni ma abocin son daukan hoto ne. Na dauki hoto, yanzu ina da hotuna sun fi guda ɗari biyar. Domin daukan hoto yana burge ni sosai, musamman ni da budurwata. Ishan lele na amma ba na daukan hoto da mataye na. Na fi dauka da budurwa.

Eh, ina yin kiran bidiyo sosai sosai. Yawancin abun da ma nake yawan yi kenan. Saboda kusan kullum sai nayi kiran bidiyo. Saboda nakan ziyarci mutane na wanda suke nesa da na kusa domin in ga lafiyarsu ta bidiyo.

Muna da biredi kala-kala a cikin garin mu da dama, amma, a cikin su akwai karama, akwai ABC, akwai Fati, akwai Suwaiba, akwai Indo-In-Indonesia bread. Amma na fi son karama, saboda shi karama biredi ne mai daɗi, mai laushi da madara.

Ina bada shawara a aiki musamman abun da ya shafi aikina. Domin ni aikina electric welding ne, ina walda sosai kuma ina da yara masu kulawa suna koya. Don haka idan sun yi ba daidai ba nakan ba su shawara domin su yi ƙoƙarin su gyara su koyi aiki dai dai yadda ya kamata.

Ku yi yara wai. Mukan yi taro a kowane mako, mukan yi taro sau biyu. Domin muna da ƙungiyoyi kala kala, to amma ƙungiyar mu guda ɗaya daga ciki, mu kan yi taro ranar Asabar. Ɗayan kuma mu kan yi taro ran Alhamis, domin tattaunawa a kan ci gaban mu.

Jaddawalin aikin mu a tsare yake, tsari na musamman sabida komai da zaka yi tsarin shi ya kan zama daidai. Muna da jaddawalin aiki na yadda muke tsara shi. Mukan fito lokaci, muna da tsarin lokaci, muna da tsarin yadda muke koyar da sana'a a yara da komai da komai dai duk gashi.

Abin da yake sa ni nayi dariya musamman shine in ga cewa ƴan uwana sun taru ana raha, wannan yana sa ni nishaɗi in yi ta dariya nini ɗaya ko kuma in ga yaro ya yi kashi a wando ya zo shi uwarsa ta caƙula hannu tana cire masa.

Eh gaskiya na fi son tufafi na auduga. Tufafin silki bai cika burge ni ba saboda shi yanzu ba wani abu ne wanda ake amfani da shi sosai ba. Amma na auduga shi yadi ne wanda yake burge ni sosai saboda yana kwasan wuta. In ka guga za ka ga yatsa ya darr.

Ina yin wanka ne da safe, da rana da kuma magriba. Saboda ni na kan yi wanka sau uku ne a rana. Dan haka ma 'yan garin mu suke ce mun musta kwaɗo. Shi ne ya sa kawai wankana uku ne nake a rana, safe, rana, magriba. To ka ji dai.

Mu ba ma amfani da ruwan rijiya, saboda ruwan rijiya yana sa cututtuka da dama irin su typhoid, malaria, basir, rana, angurya da kuma dai. Akwai dai abubuwa da dama. Abun da ya sa ni ba na amfani da ruwan rijiya kenan, ina amfani da fiya wata ne.

To karɓar kira bani da tsari gaskiya. Nakan karɓi kira a rana yakan kai guda ashirin ko sha- ko ashirin da biyar ko fiye da haka. Bani da wani tsarin karɓan kira, duk wanda ya kira nakan ɗaga ne. Don haka ba wani tsari yana da adadi.

Eh nakan yi wasan ƙwallo, da sassafe na kamfita na buga ƙwallo, wannan wasan shine abun da nake yi a kullum kullum. Bana tsallaka rana, saboda neman lafiyan jikina. Bai fi warware jini ba. Bai taba buga ƙwallo ba.

A bana amfani da mataimakin murya, nakan yi amfani da iya murya na ne kawai. Iya muryan da nake amfani da shi shine kawai, iya murya daya, kowa wanda ya san ni da shi. Don haka iya muryan da nake yi wannan shine kawai.

Eh haka ne, ina ci sosai. Abun da na fi so ma kenan a cikin duk abubuwa yawanci wannan dai in na gan shi ba na tsallaka wasai. Wannan haka yake, ka ji gaskiya. Domin saboda yanayin shi yana ƙarin lafiya a idanu, shiyasa nake ƙoƙarin cin shi.

A'a bana sa safa domin ni bani da kaushi amma ita na na amarya ke nan amarya take nan ƙahon ta kaushi ne da shi. Wani kaɗangare in ya zo zai iya labewa. Don haka shine na siya mata safa take sawa amma ni bana sa safa. Ba'a san bana sa safa.

Ina tabbatar da ingancin aikina ne ta wurin gwada yadda al'amarin abubuwan suke, da kuma in gwada inji, jiga, niwaye da sauransu. Ina dai gwada shine dai yadda zan ƙwaƙwasa shine ji, eh wannan abu na mai ƙarfi na saka ko mara ƙarfi.

Nakan shaƙata lokacin hutu. Musamman nakan ɗan je bakin ruwa swimming pool na cikin gidana. Nakan ɗan zauna in shaƙata, in shiga, na ɗan yi wanka, in ɗan koma falo na ina shan AC ina ɗan kallo. Da haka nike shaƙatawa.

Ina san canja asalin injin walda nawa, in dawo da shi na sola saboda shine wanda zan samu, ina hidimomi na cikin nutsuwa ba tare da ina jiran wuta! Ko kuma sai na nemi fetur na yi aiki da shi ba domin ci gaba.

Eh nakan mike jiki duk safe saboda in tabbatar da lafiyan jikina, ba tare da naɗan samu naƙasu ba. Domin neman lafiya, shi mike jiki abu ne mai bada lafiyan jiki sosai.

To fanka dai ba na so ta dinga yin gudu sosai. Nakan bar fanka na a namba, ina ma ina da namba, namba ne zuwa daga ɗaya zuwa biyar. Yawanci nakan batta a namba, namba na uku saboda ba na son iska yamin yawa. Na fi so ina jin shi slow.

To dangantakar mu da shugaban aiki dai shugaban aiki yaya na ne. Don haka dangantakar mu an zama yan uwa ne na jini na cikin gida. Don haka muna da dangantaka da shi mai ƙarfi sosai da sosai.

Nakan duba saƙonnina ne, sau kaman, so huɗu zuwa biyar a rana. Domin wani lokacin akan turo min saƙo masu muhimmanci wanda sai ina yawan dubawa akai-akai.

Babban nasara da na ci akan wannan aiki shine da aka je wani gasa na hidiman aikina, ni ne na dauki na biyu. Domin irin hazaƙa da nake da shi. Ni yaro ne mai bala'in hazaƙa da kuke ganina, ƙaton kai ne kuma da nifa.

A'a bana yin aiki bayan lokaci, domin ina bada lokacina ne na musamman. Idan na tashi to na tashi bana aikin komai. Ya wane lokacin nakan yi ayyukana kawai. Saboda komai a yi shi da tsina yin sa da tsahari yadda ya kamata.

Akan yi tafiya zuwa wurare lokaci zuwa lokaci domin na kai ziyara. Nakan haɗa kaya a jaka na sa in sa kayana in yi wanka, in yi kwalliya in zo ne in shiga mota, in yi tafiya zuwa wani gari ko kuma wani unguwa da ke cikin gurinmu ko kuma dai cikin garin.

Nakan yi amfani da internet bash da adadi, saboda ni ma'abocin hawa internet ne. Musamman idan bana aikin komai nakan hau internet, nakan ga abubuwa da dama, nakan samu ƙarin ilimi a kayima, na kan yi karatu da sauran su akan internet.

Gaskiya ne, mutum nawa da ba ni da juriyan zafi, saboda babu abun da na fi rashi ba abun da na fi tsana a cikin yanayi kamar zafi. Saboda zafi yakan tayar mun da abubuwa da dama, irin wani taifod da sauran su malaria. Don haka bana son zafi.

Nakan sa turare kullum sabida ni ma'abocin son ƙamshin turare ne. Musamman ina da turarene na na musamman wanda nake yawan sa su saboda ƙanshinsu yana burge ni. Dan haka nima abokin son ƙanshin turare ne. Dan haka ina sa turare kullum kullum.

Ina irin tsallen igiya amma kuma gaskiya ban cika yi ba, sabida tsallen igiya ba wani abu ne wanda na yawon tayinsa ba. Nidai a cikin motsa jiki na kan yi ball ne, shine abun da na fi yi. Na haka tsallen igiya na kan yi shi amma ba ko da yaushe ba.

Nakan duba kalanda amma ba kullun kullum ba, wani lokaci zuwa wani lokaci. Sabida idan na duba kaman jiya ko yau, gobe ba lallai na duba ba sabida na riga na san abun da na duba jiya. Na san yau shine ko na san abin da zan dora lissafi a kai.

Na kan yaje fadufe nesa. Ni sama na gaske. Sabida ina da ƙarfi da lafiya da kuma tsawon hannu da nake iya jefa sosai da sosai ba tare da na sha wani wahala ko wani abu ba. Don haka ina jefa dutse.

Eh a kullum ina addu'a saboda neman kariya a kudu yau she. Ina rikewa a kudu yau she matuƙi, don haka ina addu'a saboda neman kariya. Don haka kullum ina addu'a a kudu yau she na taimaki mu.

Uhm, ina tafiya da sauri idan har ina da uzuri, amma idan ba wani uzuri nakan yi tafiya ne a hankali. Domin, wani lokacin tafiya da sauri ba shi da wani mahimmanci. Tunda ba wani uzuri za ka je ka yi ba. Amma idan akwai abubuwa da yake gabanka dole ka yi sauri.

Eh nakan yi amfani da kwamfiyuta wani lokacin amma kuma ban cika yawan amfani da kwamfiyuta ba. Sakamakon wayar hannu ta fi mun saukin amfani tunda kwamfiyuta ta kan kasance tayi girma a hanun mutum, to amma wayar hannu tayi daidai da mutumin.

Nakan huta a gurin aiki musamman daga karfe ɗaya zuwa karfe huɗu. Nakan samu hutu domin aikin da nayi na ɗan huta, na ɗan samu lokaci in ɗan yi refresh na ƙwaƙwalwa domin sabon domin sabon aiki.

To, kayayyakin aikin da muke amfani da su muna nan da su kala kala irin su filing mashin, engine welder, drilling mashin, bending mashin. Kala kala ne kayan aiki, electron waya da sauran su. To muna aiki da su ne, saboda sune abun da muke aiki da su saboda aikin mu.

Eh haka ne, sabida dole ne mutum yayi hasashen lokacin nayi hasashe a lokacin baccin shi domin yaɗan anan zai yi tunanin menene abubuwan da ya kamata yayi kuma meya chinma a wannan wuni. Don haka dole harsashe dole zakayi su a ko da yaushe.

To an haife ni a watan huɗu sha bakwai ga watan huɗu 1990. A lokacin da aka haife ni kenan shekara ta ɗari da sha tara da casa'in a wannan shekarar.

A'a gaskiya, ban cika duba wannan lambar ba saboda ban cika wani amfani da ita sosai ba. Don haka bani da damuwa da wannan. Ban cika dubawa sosai ba. Na kan yi duba abun, na kan yi abubuwan da suka shafi ni ne kawai. Shi ne kawai amma lambar QR ban littafi da ita ba.

Sosai ma kuwa ina amfani da shi sosai sosai tun ina da yanzu ma sun fi guda goma saboda ina jin daɗin amfani da shi. Don haka ina amfani da shi ƙwarai kuwa ba tare da kasaba ma sosai sosai.

Eh nakan yi rubutu da sauri-sauri sosai sabida ƙwarewa da na akayi to ina iya yin rubutu da sauri-sauri ba wa na ɓata lokaci in ina buƙatar na yi abu zan yana gama shi akan lokaci. Don haka ina yin rubutu da sauri.

Eh ina amfani da shi cokali kuma ina iya amfani da hannu. Domin wani lokaci duk yadda dai ta sauƙa akan waguna shi. Don haka kowane ya samu dai dai ne amma na fi amfani da cokali. Ban cika amfani da hannu ba.

Toh, malamai de suna da dama wadan da na ke son su. Amman de malamin da na fi so a cikin malamai, shine malamin addini nawa malam Muhammad Sani wanda shi ne ya nuna mun yadda ake hidiman addini da sauran su. Don haka shi na fi so a cikin malamai na.

Ina amfani da apps da yawa. Nakan yawanci amfani da Play Store, da BBC News, da kuma YouTube. Nakan yi amfani da X waɗannan apps ina amfani da su sosai fiye da kowane app.

To, sharan ɗaki na kan share sau uku zuwa huɗu a kowace rana. Sabida shi shara abu ne wanda yake da mahimmanci. Guri zai kasance da tsafta kuma in ba shara hatta kayan ka ba zai zama ya zama mai tsafta ba.

Eh nakan biyan kuɗi ta waya sabida yawancin dama ni du abun da zanyi ta waya nakan biya. Don haka ina biyan kuɗi ta waya sosai sosai. Ba wasa sosai ina amfani da shi sosai warin biyan kuɗi ta waya.

A'a banci ka yin wannan ba, saboda ni ba wani mutum ne mai irin wannan tsarin ba. Na kan zauna dai dai yadda ya kamata ba wai in ɗan yi wani eya nene ba, ina zama dai dai irin na mutane.

Shagon da na fi zuwa shi ne shagon aikina saboda nan ne nake zuwa a koda yaushe. Kamune a guri ba tare da ina yawo ba. Koda yaushe in ka je za ka same ni a wannan gurin. Don haka na fi zuwa shagon aiki.

Abin da yake ba ni ƙwarin gwiwa a aiki shine na ga na yi aiki, aikin ya yi kyau kuma mai aiki ya zo ya yaba, ya nuna cewa eh wannan aikin ya yi kyawu. Wannan yana ba ni ƙwarin gwiwa sosai da sosai don haka kyan aiki.

Eh, nakan je kasuwa daga karfe tara zuwa goma. A tsakanin nan nakan je kasuwa na yi hidimomi na, na gama. Sannan sai in dawo, sai in wuce in je in ci gaba da hidimomin sana'a na aikina. Shine abun da yake faruwa.

Ina zubar da sharane na kan dauki wheel barrow, inje in diba, in tura shi sai in kai chan gurin da ake zubar da shara sai inji in juya, in dawo in ƙara ajiye wheel barrow sai kuma inta ƙara tara, an ƙara tara sai in ƙara diba inje in zuba.

Akwai wifi a gida. Mu kan yi amfani da wifi saboda mafi yawanci mutanen gida sukan jona wifi suna hawa, sukan yi harkokin su na social media ko kuma intanet dai da sauran su.

Nakan zauna ina cikin dama, nakan zauna in natsu ko kuma na kama karatu da Ƙur'ani. Anan ne nake samun farin ciki domin in samu in kawar da damuwar da ke kaina. Shine kuma yake kawar mun da dukkan dama.

Mukan haɗu da abokan ciniki ta yadda za su zo wurin aiki na, mu zauna mu yi hidiman kasuwanmu, mu yi musu abin da suke buƙata, su biya, su ɗauka su tafi. Haka muke haduwa da abokan cinikayya.

Eh nakan yawanta, na fi son wasan ball ko cricket ko basketball. Waɗannan wasanni guda uku sune nafi so. Don haka wannan sune wasannina. Best wasannin da na fi so a cikin tsari na.

Eh, muna kulle ƙofa kullum. Sakamakon yanke mu muna da ɗan masu ƴan yawo da daddare da kuma ɗan dabbobi haka da suke iya cutar da mutum. Don haka ya zama lallai da daddare ka kulle ƙofa kuma ga sanyi da haka dole.

Eh, na ƙanƙarɓuka, na ƙanƙarɓa baƙo da kayan sanyi, na saya mashi kayan sanyi da kuma abinci mai ɗan daɗi haka, saboda ya ɗan ji daɗi shi ma ya shiga cikin farin ciki. Don haka, ahaka nake karɓan baƙo.

To dole ne mutum zai rufe baki lokacin hamma saboda wannan haka ne ma addini na yakoyar da ni. Mutum in zai yi hamma ya rufe bakin shi. Dan haka wannan yana cikin addini na ne ma ya zame dole mutum ya rufe bakin shi idan ya yi hamma. Don haka, haka na zaɓa.

Uhm, ina son zama mutum na musamman. Ina son in zama mai kuɗi wanda kuma yake kyautatawa al'umma, wanda kuma mutane suke jin daɗin zama da shi, in kasance kuma a sana'a na, na gama, na ɗaukaka a kanta.

To, gaskiya dai kam na fi son alƙalami sabida ni ina karatun addini kuma rubutu na ya kasance mafi yawanci da alƙalami. Don haka ina fi son alƙalami domin alƙalami shi yafi mun daɗin rubutu da komai.

Ya'yan itace da na fi so ina son kamar irin su mangwaro, gwanda da kuma irin su lemu da kuma ayaba. Waɗannan irin ya'yan itacen da na fi so ke nan. A tsari na wanda in zan same su a kullum ina da bukata.

A'a, ni gaskiya na fi son zaƙi. Kayan zaƙi shine asalin abinda na fi so. Hasali ma ni gishiri bai wani dame ni sosai ba amma na kan yi amfani da gishirin dai sama sama amma na fi son kayan zaƙi. Dan suga ma na kan sha shi kai tsaye.

Eh, ina kunna tsaron bature sosai sabida wannan yakan bani dama in samu sanin me yake faruwa a kowace rana. Don haka ina kunna tsaron bature musamman idan zan kwanta bacci.

Nakan yi amfani da sabulu, Siri ko kuma dudu osun Septol da kuma Detols. Wa'annan sabulai nakan yi amfani da su wajen yin wanka. Ɗan kamaru kuma nakan yi amfani da shi wajen wanki. Wannan sabulai nake nan.

To ni dai kayan marmari na ba ni da kayan marmari da suka wuce ƴaƴan itatuwa. Yaƴan itatuwa su ne kayan marmari na irin su lemo, gwaiba, gwanda da kuma mangwaro da su ayaba. Wayannan su ne kayan marmari da na fi so a tsari na ke nan.

Ba ana murya, muryana ba yi da ƙarfi. Muryana a hankaline gaskiya, slow ne muryana ba wani mai ƙarfi sosai ba. Sabida ni mutum ne ma'abocinda baya buƙatan shouting sosai a rayuwa. Na haka muryana ba ƙarfi.

Ina ciniki a kasuwa sosai, musamman ranar kasuwa. Muna kasuwa ne ranar Juma'a, to wannan ranar na fi ciniki sosai. Ina ciniki sosai da sosai a kasuwa, ba adadin shi ban san iyaka ba.

Ina yin bacci da rana daga ƙarfe ɗaya zuwa karfe uku haka. Nakan kwanta nayi bacci in ɗan huta. Wani lokacin kuma bana yi. Ba kullum na kan yi bacci da rana ba amma kuma ina yawan yin bacci da rana.

Ina ba da ra'ayi a aiki ne wurin samu in natsu in kwantar da hankali na, in nuna irin ra'ayin da nake bukata a aiki musamman a yaran da nake koya wa aiki. Don haka ina da ra'ayi na musamman da nake nunawa.

To farce na kan yanka shi sau ɗaya a sati guda. Ko wane week na kan yanka farce sau ɗaya. Don haka sau ɗaya na ke yanka farce a sati. Ba wai ko da yaushe ba. Sati na kan yanka sau ɗaya.

Nakan yi cajin wayana da daddare. In jona ta misalin kaman karfe sha ɗaya, nakan sa wayana caji da safe in tashi in samu ta cika. To lokacin cajin wayana dai night ne, eleven haka to twelve.

Ina sauraron rediyo sosai da sosai, musamman da safe da kuma mangariba. Nakan saurari rediyo a wannan lokacin saboda inji mai duniya take ciki shine.

Nakan riƙe lema lokacin ruwa sabida in ina da uziri zan fita ana ruwa nakan buɗe lema na riƙe na je nayi uziri na saboda ruwa kal ya jiƙa ni inje in dawo.

Nakan jagoranci mutane musamman mutane a gudan aiki. Nakan jagorance su barin ƙoƙarin inga cewa na nuna masu adalci kuma kowa ya zauna lafiya kuma kowa bai cutar da kowa ba. Da haka nake ƙoƙarin jagorantar su.

Nakan share kura sau kusan goma a rana, don saboda muna da yanayi na ƙura a gurinmu. Nan haka ƙura dole aka share shi a kan lokaci lokaci zuwa lokaci. Shine wannan lokacin da ake share ƙura.

Ina amfani da wayar Redmi Note 14C. Waya ne mai inganci da ita nake amfani kuma ita ta fi min daɗin amfani sosai sabida ingancinta. Don haka waya ta Redmi.

Abin da nake tunawa daga yaro shine wani fada da muka yi muna yarinta, wanda har wani yaro na fasa mishi kai shi ma ya dauki duzi ya je wargo har ya same ni a kushi na ya jima ciwo. Dan nan dai abun ya zama babbar rikici.

Inda rana ne na kan tada janareto na ci gaba da yin aikin da na ke yi saboda hidimar wanda na ke yi. In kuma da daddare ne, na kan kwanta na huta a rayuwa ta domin in tashi da safe in ɗora aikin da na tsaya.

To ni ba ma'abocin son jin kiɗa bane. Mafi yawanci na kan kunna karatun Kur'ani ne na ke ji. Kiɗa bai cika damuna sosai ba. Na fi son jin karatun Kur'ani. Don haka ni ba ma'abocin jin kiɗa bane, ma'abocin jin karatun Kur'ani ne.

Nakan zauna na yi lissafin aikin tun kafin na fara shi. Nakan samu yadda zan yi idan nayi tunanin abubuwan da riga na yi lissafi tukunna, yadda na yi tunani sai in yanke shawaran ga yadda zan yinai aiki na. In yi shi lokaci guda in gama shi ba tare da na sha wahala ba.

Eh, na ka ajiye kwafin bayanai na ba? Kala-kalan da na aiki da kuma na makaranta duka na ka ajiye kwafin su sabida gaba don shi kwafi da ka je gani yakan mai-mai ta kan shi.

Eh, nakan busa sabida ina son busawa. Idan na ɗan samu lokaci nakan ɗan busa saboda yana min daɗi, sosai da sosai. A haka ina busawa akai-akai, haka kau tawa. Kai dai Allah ya sa mu da ce.

To ni mahaukaci ne da zan tsaya kallon inuwa na? Ba na kallon inuwa na ne hidimomin gaba na nake yi. Domin in zan tsaya kallon inuwa na kuma na haukace ke nan ai. Kamar yadda ku kuke mahaukata kuke ta mana tambayoyi marassa fasali iri-iri. Jakunan banza mahaukata.

Gaskiya, danginmu suna da yawa. Don a taƙaice a gida mun kai ashirin, gonda duka wa'innan dangi ne, akwai yayu, akwai ƙanne, akwai iyaye, akwai kuma 'ya'yaye da dama. Dan haka mun kai ashirin a cikin gida ɗaya ma tukunna.

Umm, na kan ci abincin rana ƙarfe sha biyu, sha biyu da rabi, daya zuwa ƙarfe daya. Duk a wannan tsakanin ƙarin na kanci abincin rana. In banci da wuri ba shine ɗaya da rabi. Wannan shine na maƙara banci abincin rana ba.

Na ajiye makullai na ne a cikin durowa. Musamman durowa na ɗan gefen gado. Na kan ajiye makullena a wannan gurin, saboda nan ne inda na san ina kusa da gurin babu mai zuwa ya taɓa. Har ma kuɗaɗe ina ajiyewa a gurin dai.

Ina magance koke da kuɗi ko kuma dai da lafiya na. In je in ba da shawara, in bi shawara wali ko in ba da shawarwari da sauransu. Da haka nake magance koke, don haka shine tsari na.

Sosai ma ina cimma manufar tallace-tallace na, saboda a koda yaushe kostomomi karuwa suke akan ma'aikan harkokin sana'ana, yau na daban na gobe daban. Don haka ina ganin canji akan tallace-tallacen da nake yi sosai.

Sosaima nima abokin zama kusa da taga ne, sabida na sha iska. Sannan dangga irin abubuwan da suke faruwa ta waje a baya, ta taga a baya. Shi yasa nake son zama kusa da taga.

Ina inganta aikina ne da natsuwar da nake bayarwa domin aikina ya yi kyawu sosai. Zan natsuwa in ga na ba da aikina, aikina ya yi kyau. Nan ne nake samun ingancin aiki, nan ne kuma al'umma suke yabon aikin. A nan nake gane ina da inganci.

Ina kunna wuta. Akan al'amari na rayuwana in kunna wuta domin in sha ɗumin wuta. Ina huta a rayuwata domin kawar da sanyi da yake damuna ko kuma wani jika ina jiƙe a jikina ko wanka.

Na tara tsabar kuɗi amma kuma ba sosai ba. Don mafi yawanci na fi barin kuɗina a cikin account domin sun fi samun tsaro a cikin account ɗin. Don haka tsabar kuɗi ban cika tara shi ba sai dai in za mu yi wani hidima na kan tara shi.

A'a, no ba na son gurare masu hayaniya domin ni ba na buƙatar hayaniya. Na fi so in samu guri silent domin na fi jin dadi, na fi samun natsuwa kuma na fi yin research akan al'amura na aikina da al'amura na rayuwa da al'amura na ci gaba.

Launin idanu dai idanu fari ne da baƙi, shine launin ido na musamman kuma launin idon kowa da ya fi, amma ido na fari ne tas da kuma ɗan baƙi a cikinsa, baƙi ƙirin na gaske.

Nakan motsa jiki amma kuma ba kullum ba. Domin wani lokacin nakan tashi da aiki da sassafe ban tafin gun aiki. Amma wani lokacin kuma nakan tashin inje motsa jinii ko in fita in ɗan zagaya kilomita ɗaya hakan inje in dawo ko biyu ko kuma in je in yi ball.

To irin tufafin da na fi so dai na fi son tufafi ƙananu. Sakamakon abin da ya sa na saba da sa ƙananu Sabida aikina na Welder ne, aikin wuta ne. In na sa tufa mai laushi yakan ƙone ko kuma yakan takura mun idan manya ne a wurin aiki.

Eh ina da dabban gida irin kamar akuya dai haka da kuma kaji. Waɗannan dabbobi ne waɗanda nake da su, waɗanda nake kiwata su kamar su raguna, su akuyoyi haka dai da sauran su.

Lokacin da na kamu da mura, na kan nemi masks in dinga sakawa, sannan in nemi magani ina sha. Na kan kuma kiyaye shan ruwan sanyi da mafi yawancin lokaci na kan ɗan nemi ruwan ɗumi ina amfani da shi saboda kiyayewa.

To a gurin aiki na kan yi ƙoƙarin magance damuwa na. Idan har na fahimci cewa akwai damuwa, na kan dakatar da komai a gurin aiki sai na magance wannan abunda ya nuna zai zama damuwar, sannan sai in ci gaba da aiki saboda tsaro.

To duk da wannan ciyad da hutu nafi son gurin aikina. Nan ne nake ciyar da hutu domin nan ne gurin da na fi zama a ko da yaushe ake samo na daily. To don haka nan ne gwanciyar da hutuna na.

Amfani da waya ta gaskiya ba iyaka. Na kan yi amfani da ita a koda yaushe saboda amfani da waya ina amfani da ita saboda sana'a na da kuma harka na duba me yake faruwa a doron duniya.

To nakan kula da gashi, wajen wanke wa ya fita sosai. Nakan kuma je gun shagon salon, a dinga gyara mashi. Ana gyara shi yana ƙara baƙi, ina ƙara ɗanta da shi. Nakan yi kabin haka ya fito yayi kyau dai yadda ya kamata.

To ai ba kullum ake kwana a gado ba. Wataran na kan kwana a gado, wataran a ƙasa. Musamman idan ana zafi na kan samu katifa na, na fito da ita na kwanta. Don haka wataran a gado, wataran a ƙasa ba kullun ake kwana a gado ba.

Jakar kuɗi baƙa ce ƙararrama mai ɗan igiya wanda na kira ta yata musamman idan zan fita aiki na kandan rata yatainfita fita da ita amma fa baƙa ce kuma mai kyau ce na sayi ta da tsada sosai.

To muna aiki tare da kungiyar mu ne, mu kan zauna mu yi magana duk sati domin mu samu mu tattauna mu fitar da wani abin da zai kasance ci gaba da kuma kiyaye wa irin na matsaloli na harkar sana'a.

Tabbas, ni ma abokin yawan son musabaha da mutane ne. Sakamakon addinina ya nuna min cewa musabaha abu ne mai kyau. Don haka na riƙe musabaha a hannu bibbiyu na kan yi ƙoƙarin yin musabaha da mutane ko da yaushe.

To, biki da na fi so shine bikin Sallah, bikin Sallah azumi ko kuma Sallah layya. Waƴannan biki suna mun dadi sakamakon mukan shirya ƙwarya ƙwaryan hidima domin ganin mummore rayuwarmu, mun shaƙata da mu da abokai da iyalai.

Abincin dare na kan ci shi 7 o'clock to 8. A wannan tsakanin nakan ci abincin dare. Domin wannan lokacin idan na ci, zan samu awa biyu zuwa uku kafin na kwanta. Abinci ya yi digestive sosai yadda ya kamata.

Eh, na kan yi ƙoƙarin haɗa kayan aiki kai guri guda, domin idan na fara ba waniɓata lokaci, zan iya kammala aikina ba tare da na ja lokaci sosai ba. Haka shine, ina haɗa kayan aiki guri guda tukuna sai in kammala aiki a kan lokaci ba bata lokaci.

Na kan yi amfani da hannun dama saboda shine wanda na fi ganewa amfani da shi. Ni badame ne sosai. Amfani da hannun dama kuma yafi mun dadi. Ina amfani da hannu hagun ma, abunda zanyi baya mun kyau sosai saboda nafi amfani da hannun dama.

Teburin mu a wurin aiki yana da fadi, akwai kuma kayayyakin aiki akan shi, kamar irin muna da standing machine na filing, akwai cutting machine, standing machine na cutting machine na filing, akwai kuma injin fenti a ƙarƙashin shi da muke aiki da shi.

Ina kwana a ciki. Sabida wani lokacin na kan kula da gurina, sai in ɗan samu in shiga ciki in kwana dan saboda tsaro. Wani lokacin saboda kula da kayayyakin abin da nake amfani da shi kar su samu damuwa.

Muna samun horo sosai a wurin aiki. Domin mu mun samu horon ma sosai har ma ya kai ga yanzu mu muke horarwa. Dan haka horon da muka samu ya wuce ma yadda ake tsammani wanda yanzu mu ne masu horas wa ma agun aiki.

To nakan shirya ayyukana ne anutse, in haɗa komai da komai yadda ya kamata. Wadda na san idan na fara aikina babu wani abun da zan buƙata da zai ɓata min lokaci. Don haka sai komai ya kan kama in fara aiki.

Akan kunna sanarwan apps sosai da sosai, sabida sanarwan apps yana da amfani. Yakan jawo abubuwa da dama waɗanda za su amfanin mutum. Danhaka shi sanarwan apps abu ne mai amfani. Kai ma kana kunna wa?

Eh nakan tafa da abokaina, ince “Yay” sai mu samu hannu sai mu kashe wannan tafawa da mukeyi kenan da abokaina. Don haka ni mutum ne mai ƙoƙarin tafawa da abokai, muna ɗan nishaɗi sosai da sosai.

Ba na zuwa gidan fim. Domin duk wani abun da nake buƙatan gani a gidan fim, ina da shi a gidanmu. Nakan gani a gida in kallon ball ne in ma kallon fim series fim ne in ma sauransu ne, da sauransu duk gani ina gani a gida ne.

Ba na jin tsoron ƙwari. Asali ma na kan iya kama ƙwarin da hannuna. Wani lokacin ma akwai ƙwarin da muna kamawa mu kan soya mu ci. Don haka ƙwari ba na tsoron su. Ƙwari ma wani lokacin suna sa ni nishaɗi in dai ba masu cizo ba ne.

Nakan je kasuwanci amma albarkacin ina sana'a zuwa kasuwancin ba sosai ba. A sati baya wuce sau ɗaya nakan je kasuwanci. Nakan yi kasuwanci na, na dawo, washe gari, in ci gaba da sana'ata Taba kiɗa taba karatu.

Nakan je kasuwanci ranar Juma'a. Ran Friday kenan. Nakan je kasuwanci wannan ranar Juma'a, saboda shi ne ranar kasuwan garinmu. Sai in je in cika, in yi kasuwanci na, in ci riba. Bana son nan rana Asabar sai in fita aiki kuma du.

Rahoto na kan rubuta so ɗaya ne yara na, sai na tattara dukkanin rahotonni sai rubuta su. In ya so kuma duse gobe sai in ƙara rubuta wa A kowace rana so ɗaya sai na tattara dukkanin rahoto sai rubuta su a so ɗayan na.

Ni ma'abocin sanya agogon hannu ne sosai ma kuwa ina sanya agogo a hannu domin ina da agogon da sun kai kala bakwai. Ina sanyawa kusan kullum. Akwai wanda nake sa in zan je wurin sana'a, akwai wanda nake sa in zan je kasuwa, akwai wanda nake sa an yi na gida.

A'a, ba na kunna kandir. Nakan kunna wuta electric, da gulof na electric wuta shi nake kunna wa. Kandir na mamanta da mene daya ake kunna shi saboda na jima ba na aiki dashi shi.

Eh, gurin aikinmu yana nan dai. Shago ne mai kyau, babba. Yana da ɗan rumfa. Gefen shi akwai bishiya a jikin rumfan wanda anan muke ɗan hutawa a jikin wannan bishiya. Wannan rumfan kuma dogon rumfa ne, anan muke ɗan aikinmu saboda inuwa.

Tau irin naman da na fi so dai na fi son naman kaza ko kuma naman talotalo. Amma na ɗawisu ban cika son shi ba saboda yana da wani irin yanayi da yake tamona. Wannan shi ne naman da na fi so, na kaza ko na talotalo.

Kudin wutar lantarki na a wata nakan biya naira dubu hamsin da biyar. In za ka biya, in za kuna biya mun kuma falillahilhamdu. Domin ni ma na fara gajiya. Don Allah ku taimaka ku dinga biya mun. Ma ina so wallahi. Please and please help me a taimaka.

Tuff, ƙasar gidanmu dai ƙasa ne wanda yake da ɗan ja-ja-ja-ja haka a gida haka, yake da kalan ja-ja-ja-ja haka. Ƙasa ne kuma mai danƙo wanda in ka sa ruwa yakan yi danƙo sosai ya kama. Ƙasa ne mai kyau.

Nakan yi amfani da tsintsiyan kwakwa, wani lokaci kuma nakan yi amfani da tsintsiyan laushi. Domin idan sharan ɗaki ne tsintsiyan laushi ya fi, idan kuma shara ne na waje na ƙasa, tsintsiyan kwakwa saboda tana da ƙarfi takan kuma tsaftace muhalli tsab.

To sa hannun mu, mu kan sa hannu da biro. Mu kan yi sainin sosai yakan fito sa hannuna da sunana ne kamar sunana ne amma dai yakan fito wani iri wanda mutum ba zai iya gane yaya abun yake ba.

Tau kafofin watsa labarai na kan yi amfani da BBC, na kan yi amfani da na garinmu haka irin Bauchi, irin Bauchi BBC haka da kuma BRC da kuma Jamus. Waƴannan duk ina amfani da su, sa'annan na kan yi amfani da gidan rediyon garinmu.

Abun sha da na fi so, na fi son Coca-Cola. Wannan Coca-Cola, abun sha ne wanda ya fi burge ni, wanda kuma shi na fi so, wanda kuma shi nake amfani da shi sosai. Na kanyi amfani da wasu, amma dai best abin da na fi so shine Coca-Cola.

Tabbas ina da sa hannu a cikin saƙonni na kowane irin saƙo idan zan tura, inde har a takarda na rubuta shi, ina kan sa hannu sabida kowanne ne aka tumi ga masa. In ya san signin nawa zai ce wannan ne na turo.

Ba na rera waƙa lokacin wanka sabida ina da hankali. Ni ba mahaukaci ba ne. A addinina ma haramun ne magana a banɗaki. Dan haka kuma mene ne zai sa ka rera waƙa, ka na wanka? Wannan haramun ne. Kai ma in ka, ko duk wanda yake ya daina.

Sosai, wayana na cika ajiya, sosai ma kuwa. Domin yanzu ma ina da ajiye ajiyen abubuwa da dama. Wanda, na ajiye domin in na waiwace su zuwa wataran, in dauko wayana in duba su. Wayana na cika ajiya sosai da sosai.

Ina da katin kasuwanci ina da ID card na kasuwanci nawa, Dakomai dakomai, abin da ya shafi na kasuwanci na ina da shi. Saboda na ɗauki kasuwanci na da mahimmanci. Dan haka komai ina da shi.

To rubutuna ba na ce yana da kyau ba, yana da kyau kamar wanda kowa zai gane amma ba wai kyau sosai ba amma fa na iya rubutu. In kuna buƙata ma ku ɗauke ni wanda zai na muku rubutun duk abun da kuke da buƙata a cikin al'amuranku.

To wasu abokan aikin dai abokaina ne, wasu kuma uwa daya uba daya ƙanne ne, wannan kuma akwai yayu sannan kuma akwai waɗanda ƴaƴan abokai da kuma ƴaƴan yayu ne da kuma ƴaƴan maƙwabta duka muna tare.

Eh, nakan so kallan faduwar rana, musamman idan ina azumi. Nakan so kallan faduwar rana, domin idan ina azumi lokacin, na san lokacin shan ruwana ya kusa. Nakan ji farin ciki sosaiii da faɗuwar ranaaa.

To ina da masu gaggafa mun baya da yawa, kamar iyayena da iyalaina da kuma sauran abokai. Wa'ennan suna gaggafa mun baya ne sabida sakamakon suna so na. Don haka ina da wa'ennan da yawa.

Uhm, bana son abinci mai yaji, sabida abinci mai yaji yakan sa ni matsala. Don haka bana ma ci, ban cika ma cin abinci mai yaji ba. Sa kamakon olsa da kuma abin da ya shafi basir.

Sosai ma kuwa ina rubuta kashe kuɗin aiki sosai sabida idan ba haka ba ma ba zan gane a wannan aikin meye ne mafita ba, mena na samu a cikin shi ba. Don haka ina rubuta kashe kuɗin aiki sosai da sosai.

To launin labulenmu ja ja ne da kuma fara rai. Launin labulen da muke aiki da shi ke nan. Domin ina son ja, ina son launin fari, ina kuma son launin baiji. Don haka irin launin labulenmu ke nan.

Ina son takalma sawu ciki, domin su, su ne suke bada lafiyar ƙafa sosai musamman akaman gurin sana'a ƙafar ka ba zai kasance yana lalacewa, ko kuma wani tsautsayi ya same shi ba zata.

To! Na fi son itacen maina, bishiyar maina. Saboda mu a garin tana da mahimmanci, idan yi haihuwa akan yi wanka da ita, idan anyi mutuwa akan birne mutum da ita. Dan haka na fi son ta. Ita ce mai muhimmanci. Kuma in an sare ake ƙona itacen ta.

To, unguwar mu tana da tsari mai kyau saboda tana da layuka, tana da kuma kwalta-kwalta da yawa, sannan kuma tana da gidaje a tsare da nambobin su. Don haka unguwar mu tsarinta mai kyau ne, bari ne.

Sosai ma kuwa, saboda ina sanyawa saboda da shima nake yin ayyukana gaba aƙida. Tun da ni aikina idan babu shima yazamemin damuwane. Dan haka ina sawa, ina sa baƙi, ina sa fari amma na fi sa baƙi.

To, nafi son kayan ɗaki dai irin su akwatuna, da su kayayyaki dai, dasu hanger da ake rataye kaya. To da su irin labule, gadaje da waye waye. Da irin wa'innan su ne kayayyakin da na fi buƙata na ɗaki.

Ai zama kam ai kowa ma ya fi son zama a birni. Waye zai so ƙauye? Ai ƙauye dole ne za ta zaunar da mutum. Dan haka ni na fi son zama a birni. Amma hei dai in ku kuna son zama a ƙauye can ku je ku zauna. Ni na fi son zama a birni.

Ina shan madara sosai. Ai ma, ai ma abokaina ma ɗan madara suke ce min saboda tsabarage a shan madara. Ai in kun ji muryana ma kun ji ai shan madaran kan ko? Don haka ina shan madara sosai. A rana nakan sha gwangwami tamanin, ashirin, ɗari.

To gaskiya ya na fi son dambu ya ji zogale. Wannan shine abuncin gargajiya da nafi so, sai kuma fatan dankali da kabewa in ya haɓe ya ji maggi, alaji, walayi santi za a yi sosai a kan sa.

To gidan abinci daya wanda na fi so shine wanda za ana samu ana dafa shinkafa da miya a samu naman saniya sosai ya ji nama mai laushi ko kuma naman kaza broilest. To indai na samu irin wannan gidan abincin kullum sai na je.

Eh ina shan ruwan 'ya'yan itace sabida su ruwan 'ya'ya itace ruwa ne me daɗi. Sa'annan kuma suna ƙara lafiya, lafiyan jiki da dai sauran lafiya har su ido da sauransu. Don haka suna gyara jiki ma, don haka ina sha.

Ina son dafa kwai ya dafu da kyau, sabida in ya dafu da kyau ya kan ɓaru, ya kan ɓaru da kyau. Wanda in za ka ci shi kaima kanka za ka fi jin cin shi cikin natsuwa da walwala. Dan haka ina son dafa ƙwai sosai ya dafu.

Eh, ina amfani da kunnen waya amma ban cika amfani da shi sosai ba. Saboda yakan disturban nawa. Wanda ko da ana ma magana ba za ka saurari abun da ake faɗa ba. Don haka shi kunnen waya amfani da nake da shi yana da lokaci ne.

Muna kare kanmu daga sauro ne ta yadda muke samun maganin kwari, mukan fesa a ɗakunanmu da kuma gida ko kuma mu samu net mu shiga domin kwanciya. Da wannan muna kokarin ya haka domin kare kanmu daga sauro.

To idan na isa ofis, da farko na kan ɗauko record book na duba a ina aka kwana, ina muka kwana, sannan kuma dami ya kamata mu tashi. A cikin record book nawa zan duba, zan kuma rubuta abin da za a yi da kuma abin da aka bari jiya.

Sosai ina son ɗakina yayi haske domin ni ma'abocin son haske ne, ba na son duhu. Don haka ina son ɗakina ya kasance yana da haske sosai. Kuma nakan bar ɗakin nawan da haske sosai saboda ina son haske, ba na son duhu.

A'a ban cika sayen kaya a yanar gizo ba amma na kan saya amma gaskiya ba wai na cika saya ba sosai amma dai ina saya ɗin kam ba kullum ba ko da yaushe ba. Wani lokacin na kan saya wani lokacin kuma na kan jima ban saya ba.

Ni ba na son jin hayaniya. Na fi son in ji guri shiru wanda zan yi rayuwa ta cikin natsuwa. Ina samun ƙwaƙwalwa ta yi refresh domin in yi ɗan samu lokacin da zan yi ɗan tunani mai amfani. Dan haka ba na son hayaniya.

To, ina amfani da mai kamar irin Baby Kia da kuma, da kuma Stella da kuma Family Kia. Irin waɗannan dai mayukan na fi yin amfani da su saboda sun fi wani daɗi.

Abun da ya fi mahimmanci a cikin abokantaka shine abokinka duk matsalar da ya same ka, za ka gaya so shi ya yi ƙoƙarin ya za ayi a kawar da wannan damuwa, sannan kai ma za ka dinga ƙoƙarin kaura masa da damuwun shi.

A noo, ni ba na ƙidaya kayayyaki. Ko da yake kaman kayayyaki na shago ina ƙidaya su so ɗaya a rana. Mobe idan na fito in ƙara ƙidaya su. Ama kaman kayan sawa ni ba na wani zancan ƙidaya su. Kawai na kanyi amfani da kayana ne raffantli.

To nakan yi magana da abokan ciniki dai sani tsuwa, saboda shi abokin kasuwa, abokin ciniki yana son ka ba shi attention ɗin ka gaba ɗaya. Nakan basu attention ɗina, muyi magana dasu, su fahimce ni, in fahimce su.

Eh ina iya tuƙa mota sosai ma kuwa, saboda nima ina da mota nawa ma kaina wanda ina tuƙawa amma ta ta lalace. Yanzu ma abin da ya sa nake bibiyan ku don in samu kuɗi in dan yi gyare-gyare na ne. In ba dan haka ba, to bana irin wannan ai.

To rana mafi kyau a mako Juma'a ne, Friday. Wannan shine rana mafi kyau a mako a doron duniya. Duk wani rana da ba shi ba in dai rana ne a mako mafi kyau shine Juma'a. Best rana kenan.

Toh na kan yi bikin rana, haifuwa na, in gayyace abokai, muɗan kunna music, muɗan yi abinci, muɗan sai kek, muɗan zo mu taru, muyi farin ciki, muɗan sa kayan ɗan sha irin ɗan minerals da sauransu, da fruits a ɗan haɗa a ɗan yi hidima.

Uhm sosai kuwa ina lulluɓu da bargo. Yanzu ma haka sabida sanyi, eh na lulluɓu ne da bargo. Na shiga na kwanta na lulluɓu da bargo. Domin ni ma'abocin lulluɓuwa da bargo ne, ina rufuwa har fiska na ga baki ɗaya sai na rufe shi.

Eh gaskiya ina son ganin fim ɗin Bahubali, saboda fim ɗin na ga yana burge ni, na gan shi amma ina son ƙara ganin shi. Saboda fim ne wanda ya tsaru, fim ne kuma wanda ya zama kamar da gargaɗi, fim ne na gargajiya wanda gaskiya yayi kyau.

To yanayin ɗaki dana fi so? Na fi son da ɗaki ya kasance babba, ya kasance kuma mai kyau, wanda kuma yana ɗan sama ba wai ya faɗa a ƙasa sosai ba, ba underground ba. Nafi son ɗaki ya kasance ba underground ba ne, ya kasance ya ɗan tashi sama sosai.

To! Nakan wanke kayayyaki na da sassafe kafin ma gari ya gama wayewa. A wannan lokacin nake wanke kayayyaki na, na gyara su. Gari in ya waye rana ta fara fitowa, sun bushe in tattara in shiga dasu in tafi sana'a.

Ah, na fi kuzari da safe, sabida da safe kafin na fara aikin komai nakan ji kuzari. Amma da yamma in nai aiki na tashi ma nakan ji gajiya, nakan kasance bani da wani kuzari a jikina. Don haka na fi kuzari da safe.

To, sasanta rikici a aiki, na kan sasanta shi ne wajen yadda zan iya samun wannan na ɗan ba shi shawarwari, sannan in ja wannan in ba shi shawara. Sannan kuma wanda na ga yana da gaskiya in ba shi gaskiyarsa. In ta kama na ɗauki asara, na biya wani abin da aka jawo mishi asara.

Tuff nakan kiyaye lafiya na, nakan je asibiti lokaci zuwa lokaci a kemun General Shakof domin kiyaye lafiya. Idan an ce akwai wani matsala, in nemi maganin shi in cigaba da amfani da shi, in babu kuma in cigaba da rayuwa na.

Sosai ma muna da ina da manufa na wata-wata da yawa wanda na ke ƙoƙarin samun wani abu ina adana wa domin cimma manufa na na wata-wata. Don haka akwai manufa na wata-wata da yawa ba iyaka.

Tuff, a gurin aiki na kan je hotel na kusa da ni na gurin aiki. Na kan ci abinci, wani lokacin shinkafa, wani lokacin, tuwo da dai miyan nama haka. Shi ne abin da nake ci a gurin aiki.

Eh, idan aiki ya mun yawa na kan raba ayyuka ga wasu domin su taimaka mun, in samu in gama da wannan aikin. Tabbas na karaba ayuka a wasu abokan aiki domin in sun tayani zan samu in cika da alƙawarin aiki na.

Eh, na kan son karanta littattafai. Wani lokacin kuma na kan jima ban karanta littattafai ba idan aiki sun man yawa. Amma dai ina son karanta littattafai, musamman littattafan irin, irin ɗan wasu littattafai na labarai dai na mutane haka.

Eh tabbas ina fikicin tufafi sosai kuwa, sabida shi tufafi idan kana mishi haka yakan yi ƙarko kuma yakan zauna kana jin daɗin saka shi da kuma daɗin al'amuran yanayin da ƙalfa ne da shi.

Eh mukansa uniform a gurin aiki. Muna da uniform da suka kai kaman kala uku. Mukan sasu, mu kan yi amfani da uniform a wurin aiki. In ma mutum bai sa uniform ba ka man bai zo aiki ba ne. Don haka muna amfani da uniform.

Ina iya gabatar da rahoto. Ko da wani irin rahoto ne, musamman rahoton da ya shafi wasu al'amura da ya shafi aikina. Rahoto abu ne mai sauƙi wanda idan har ka natsu za ka yi shi mai kyau sosai.

Ina koƙarin aiki na yai kyau domin ƙara aiki. Wannan shi ƙara aiki kuma da nake kokarin yi, ayyuka sun yi kyau da aiki zai yi ta ƙaruwa zai yi ta ƙaruwa, wadda har ma karasa ta ina ma za ka fara shi.

To nakan taimakawa mutane waran ganin in saya musu abinci ko kuma in ba su kuɗi domin su yi amfani da shi, ko kuma in jawo wasu in koya musu aiki domin suna samu su riƙe kansu da kansu. Wannan haka nake taimaka musu.

To number me albarka dai kaman namban waya shine kaman zero eight one six four ninety eight eighty eight ninety five. Wannan namba ne me albarka wanda kuma nake samun albarkatu a kayanta da kuma alkhairai sosai sosai.

To, abin da nake saya daga kasuwa, na kan sayi abinci irin kaman shinkafa, doya da dai sauran abinci dai, da kuma su sabulu su wani kayan sawa. Du waennan a kasuwa nake zuwa nake saya har ma da wani mashin ko man mota ko sauransu.

To madubi dai sun kai kaman guda uku zuwa huɗu wanda muke da shi a gida, wanda kuma muke amfani da shi. Saboda akwai a ɗaki, akwai a ban ɗaki, akwai kuma a falo. Wannan madubi guda uku ke nan da muke da shi a cikin gida.

To neman izinin hutu dai na kan samu ogana na tambaye shi muyi magana da shi domin neman izinin hutu, sai kuma na samu naje, na samu naje in huta in na samu izini. Don haka ai yadda na ki nema izinin hutu jiya na.

To kayan ci, kayan ciye-ciye da na fi so da yi shine kamar irin su nama da kuma irin dan wani shawarma haka da kuma indomie da kuma irin su tuwon semo. Wannan su ne abubuwan da na fi so na ci.

To shira ragowar abinci yawanci idan na rage nakan ɗauke shi na fita na nema wanda zai ci, nakan ba wa almajiri ko kuma in samu yaro in ba shi da yawa sukan ci sauran ragowar wannan abincin ko in ba wa dabbobi akuya ko tinkiya haka.

Na kan yi ƙoƙarin kiyaye lokacin zuwa aiki. Na kan je aiki a daidai lokacin da ake fita aiki. Na kan kiyaye lokuta, na kan fita aiki a kan lokaci sosai. Bana makara, bana kuma ƙoƙarin ɓata lokaci.

To apps da, app da nake amfani da shi don saƙonni, na kan yi amfani da WhatsApp. WhatsApp shi ne best app da nake, best na, first app da, firstvda nake amfani da shi domin saƙonni, sai kuma Facebook.

Eh, waya na tana daidaita haske da kanta saboda a automatic take. Takan ƙara idan ta ga duhu, takan kuma rage idan ta ga haske. Tana daidaita haske yadda ya kamata automatic take daidaitawa.

Komai nawa na kan yi ƙoƙari in kiyaye lokaci, indai har ina da ishu a wannan gurin, to na kan je da wuri domin na ga ma hidimomi na da wuri na samu na dawo in kama wani hidimar daban kuma dur.

Tabbas, kujeruna suna da daɗi sosai sabida na kan sa a duba mansu-lafiyansu, a canza kushin, a yi waye a dub bayan wasu lokuta domin su zama masu daɗi. Dan haka kujeruna suna da daɗi sosai.

A'a, ni ba ma'abocin tauna goro bane. Ba na tauna goro kwata-kwata. A tsari na ma ba na tauna goro saboda ta goro yana cutarwa, yana sa ciwon kirji ko kuma wani ciwon ciki. Dan haka shi yasa ba na tauna goro.

Eh, ina amfani da ajiya ayanar gizo sosai. Ina da record da dama a yanar gizo. Ina da kuma abubuwa na masu amfani da dama a yanar gizo. Har ma kuɗi na ma a yanar gizo take. Don haka ina amfani da ajiya a yanar gizo ba iyaka.

Ina cire takalma a gida sosai, musamman idan har zan shiga ɗaki nakan cire takalma. Gidanma wani lokacin in zan shiga ina cire takalma saboda a ko ina fulawane a wannan gida. Dan haka in ka cire takalma ba ka da matsala ko kaɗan.

Eh na kan zauna a kan gwuiwa, sabida wani lokacin yanayin aiki na ma ya kan sani zama a kan gwuiwa. Don haka zama a kan gwuiwa nakan yi sosai ma kuwa da sosai. Zama a kan gwiwa babban al'amari na ne.

To ni dai ba na son abu mai zafi sosai, sannan kuma ba na son mai sanyi. Don haka ina son madaidaici ne ba zafi kuma ba sanyi. Yana da ɗan zafi amma zafin kar ya yawa saboda bana son zafi sosai. Madaidaici.

Abun mafi muhimmanci a kasuwanci shine ka kula da kasuwarka. In ka kula da kasuwarka, to tabbas za ka ga muhimmancin abin da kake yi. Don haka kulawa da kasuwa ka sa ido akai sosai shine mafi muhimmanci a hidiman kasuwan ka.

Toh, shi daidaita aiki da rayuwa shine ka samu lokaci kayi refreshing kwakwalwanka, kayi tunani mai kyau, ka daidaita aikinka da kuma rayuwarka. Idan ba ka yi tunani mai kyau ba, daidaita aikinka da rayuwarka ba za su yi kyau ba. Don haka.

To, lokacin da na fi so na rana shine daga karfe tara zuwa karfe biyu. Wannan lokacin shine na fi so, saboda shine lokaci da mai mahimmanci a cikin lokaci na, wanda a wannan lokacin nake fita na nemi kuɗi kuma in samu.

Eh tabbas na karraba abincin mu da mutane sosai kuwa, saboda ni ina da mutane da dama wanda su kan zo mu raba abinci su ci ni ma na ci, mu tashi kowa ya shiga hidimarsa. Don haka muna raba abinci da mutane.

Nakan koyi fasaha sabo, musamman nakan koyi fasaha sabo a iya-- a harkan net. Idan na ga wani fasaha sabo an ɗora shi a net, social media ko wani abu, nakan duba in natsu in gani sannan kuma in zo in yi nawa.

Eh nakan yi waƙa a cikin zuciya. Wani lokacin nakan tsara waƙa mana karan kaina wanda babu ita. Nakan tsara a cikin zuciya na wanda ba ban tabbaci ba. Ni ma wannan nawa ne na karan kaina wanda na yi gudumawa a kaina da kaina.

To, abin da nake yi don nishaɗi yawanci in ina son nishaɗi, nakan zuwa in zauna in nutso in yi karatun Kur'ani. Shi karatun Kur'ani yakan sa nishaɗi. Duk wanda ya yi shi sai ya samu nishadi. Dan haka wannan shine abin da nake yi domin samun nishaɗi.

To nakan je wurin mutane nai sallama, na miƙa musu hannu, muyi musabaha, in ce musu ina kwana in da safe ne, su ce lafiya. In kuma da rana ne, ina wuni, nan ma su ce lafiya. Yaya sanyi? Idan yanayin sanyi ne, idan zafi ne, yaya zafi.

Eh, na fi son hawa lifta saboda shi matakala wani abu ne kawai na wahala. Amma idan ka hau lifta lokaci guda, zai kai ka ya ajiye ka inda kawai za ka ƙarasa cikin sauƙi. Don haka na fi son hawa lifta.

Eh, gaskiya kallon wata da dare ina son kallon wata da dare saboda ni ma abokin son haske ne. Sannan kuma in ina kallon wata da daddare ina wasu tunani masu amfani a karankaina. Dan haka ina son kallon wata da daddare.

Eh, gaskiya na kan so in bar da kyauta irin na kudi, saboda, shi kyauta na kudi ko me matsalan mutum in ka bashi kyautan kuɗi, dama matsalolin da zai yi ko ma na me kuɗi shine yake maganin shi. Na haka ina son bada kyautan kuɗi.

Aa nakan iya daure kulli sossai ma kuwa dauri ma wanda bazai taba kwancewa da jin dadi ba nakan kuma iya ɗaura ƙulli wanda za a kunce shi ba tare da ya ba da wahala ba. Don haka nakan iya ɗaura ƙulli.

Na kan kiyaye kalmar sirri ne sosai sabida bana kokarin sa kalmar siri na a idon mutane bana bari ma mutane su ga kalmar sirri na sabida za'a iya bani matsaloli sosai. Domin kalmar sirri na guda ɗaya ne ta komai da komai.

To, nake ina gina dangantaka na kasuwanci yadda ya kamata. Ina gina shi ta fannin mu'amalantar mutane cikin sauƙi. Ina gina shi kuma da samun yadda zan lallaɓa mutane domin su fahimci yaya al'amura na yake.

To abun da nake shiri a karshen mako, shi ne in samo in chanza wansu kayayaken aikin na da nake amfani da su wanda su ka dara samo barbada don haka shi ne abun da nake bukatan yi a karshen makon Allah ya so ya yadda.

To na kan so na ziyarci ƙauyuka, saboda ƙauyuka shine garurrukan iyaye, ƙauyukan iyaye na da sauran ƴan'uwa a can. Don haka ina son kai ziyara ƙauye sosai, saboda ƙauye yana min daɗi idan na kai ziyara. Ban iya zama a can bane kawai.

Sosai ma kuwa, yana da zafi saboda zafinin shi yakan bani matsala sosai. Don haka na kan yi kuka lokacin yankan albasa tabbas, saboda yana sa-- yana da zafi a idonani. Don haka ina kuka lokacin yankan albasa.

To ina aje hotunan wayana ne a gallery. A nan ne ke aje hotunan wayana gabaki ɗaya, sai kuma wani application Photos lock wannan sune nake aje hotuna na sai.

Eh na amfani da net na sauro sosai saboda magance sauraye. Yanzu ma haka a cikin shi nake kwance, nayi shiru hankali na kwance, ƙwari basa taɓa ni sauro baya taɓa ni sai da inji kukan shi.

To, lokaci da na fi so na shekara shine lokacin sanyi. Saboda lokacin sanyi na kan kasance mai cikakken lafiya da cikakken ƙarfi da kuma ina jin daɗin sanyi. Don haka lokaci na shekara shine lokacin sanyi da nake jin daɗi.

Eh ina hawa keke sosai ma kuwa hawa keke ya kam man daɗi saboda yana zame man kamar irin motsa jiki, don haka shine dalilin da ya sa nake yawan hawa keke ko da ba ni da wani abun yi ba nakan hau keke naɗan motsa jiki.

To, wannan dai ban fahimci wane irin tambaya ne, ban gogeshi launin bangogi, gaskiya ban fahimci tambayar nan ba. Back to sender ban fahimci wannan tambayan ba. In za ku canza mun a wannan ko kuma ku yimin bayani a kai.

Nakan bi ka'idojin aiki sosai domin aikina yayi kyau, saboda in jawo kwastamas sosai. Saboda idan ba ka bi ka'idojin aiki ba, aikinka ya samu matsala, to mutane za su dinga gudun aikinka. Don haka nakan bi ka'idojin aiki sosai da sosai.

Nakan kalli waya ta sa'o'i da dama. Ba ni da wani sa'o'i na kallon waya. Duk lokacin da ta kama nakan dauko waya na na kalla ba sai na ware sa'a lokacin da zan gani ba. Dan haka ni bani da lokacin kallon waya saboda waya ita ce komai na wa.

Ina cin tafarnuwa sosai, saboda yana da mahimmanci sosai a cikin al'amarin rayuwata. Domin ni tafarnuwa shine nake sashi a abinci ma, yakan tayar mun da test na abinci sosai da sosai. Dan haka ina cin tafarnuwa.

Kwarai ina ƙare waya na daga ƙwayar cuta, domin na san wahalar da na sha na saye ta, ba kyautan ta aka ban ba. Kuɗi na cire dubu kusan ɗari uku na saye wayata. Don haka dole zan kare ta daga ƙwayoyin cuta sosai da sosai.

Nakan karanta jarida, amma kuma ba wai jarida haka na takadda ba. Nakan duba jarida a wayana, duba Daily Trust ko duba jaridar Saud Day. Kodai yawancin jarida Aminiya ko wani abu a cikin wayana nake ganin shi.

To buri ma, buri na a aiki shine na kasance on top. In kasance a aiki na ɗaukaka kuma in kasance on top wanda kowa ya ga aikin ka sai ya yaba. To wannan shine burin da nake yi a kan hidima na aiki na.

To abincin da nake ci da safe dai mafi yawanci na kan ci indomi da ƙwai ko kuma biredi da shayi ko kuma na kan samu tuwon sakwara da miyan agushi. Wannan sune mafi yawancin abincin da nake ci da safe.

Toh, wasa da nake son yi dai, nafi son wasan ball sabida takan bani nishadi, kuma nakan warware jikina na kan samu kuzari idan harna ɗan je na ɗan yi wasan ball. To don haka na fi son wasan ball a cikin ra'ayin tsari na.

To, matsaloli na aiki nakanyi ƙoƙarin natsuwa nasan yadda zanyi na magance su sannan na kan adana wasu 'yan kuɗaɗe a gefe na ajiye, saboda irin waɗannan matsalolin.